Kana fikin sin tufafi, eh gaskiya na, ina, ina fikin sin tufafi domin, domin, domin kullum ko wane ranar da ina tafiya aiki, tufafi kala kala ne muna, muna, muna amfani da shi. So dole ne rigar kam, kaya kam, ya zama daban daban mutum na da shi. Indai yana so aiki ne ya tafi mafi daidai ranar.

Kana jurewa barkono mai yaji, eh gaskiya ni ina jurewa barkono mai yaji domin ni anan-- kananina ma na son yaji a abinci sosai. In abinci ma ba ta da yaji ni ba mamirin cin shi yake mun ba. Amma na ji tun daga dafuwan, dafuwan abincin ma na ji tashin yin yaji din a ka-- a ƙanshin abincin. To wallahi zan zo na siya in gan na samu na taɓa ciki abincin nan domin ni da nake son yaji ba kaɗan ba. Ni yaji ma mai zafi nake so sosai ma sosai. Ina son barkono mai yaji sosai a abinci. Ko indomi, ko taliya, ko shinkafa, ko, ko miya, kowane irin miya, ko gutue da an dafa in ba yaji ai ba ya dadi. In ya sa yaji ne, a a in barkonon ya yi mai yaji ne sosai sai ka gan ka ji daɗin abincin da kana ci. Sai ka gan ka ji daɗin gutuen da kana sha. Kyau abinci ke nan, inda barkonon ya ɗan yin yaji.

Wane launi, wane launi idanunku suke? Gaskiya to wannan dai zan iya in faɗa kuwa, don kasan ne engineering na karanta a makaranta domin gaskiya wannan sai su likita ne za su iya sanin wannan gaskiya. Ni ban taɓa na tsaya ma in duba ko wane launi ne idanun mu yake ba. Amma dai to, dai toh zan bincika dai. In na bincike dai watarana kun sakee tambaya zan sake maimaita muku. Amma dai wannan karon dai gaskiya ba zan iya in faɗa ga launin da idanun suke ba gaskiya. Karya ciwo kasan wannan zamanin nan ba tare da karya ya kamata fara ba. Dan ba a san lokacin da Allah za ta yi kira ba. Amma dai ni na bada alkawari, inna, inna, inna iya gane wane, wane launi ne idanun suke. Ko wane ranar ku sake tambiya zan maimaita muku. Allah ba mu zaman lafiya.

Kana amfani da sauron net? Gaskiya ina amfani da sauron net, ko yanzu ma da nake magana ma da na dawo daga aiki, sauron net na ma a buɗe yake a cikin na kwanta wallahi. Domin maganan nan sauron yanzu sai an gani kullum maganin malaria, kullum maganin malaria, kullum ga typhoid ma aka yi ma bibarka ba. Ga ruwan sha ma ɗin ma da mutum na siya ma mutum bai san yane ma aka haɗashi ba. To, balle kar mutum yazo kar belle ma mutum yazo ya yadda sauro ya dinga buga shi. A gaskiya ni bana son magani, ni bana son sauro. Ka samo masu AA genotype, AA sauro na damunmu. Malaria ba, ba, ba jikin su, jikin mu, jinin, jinin mu ɗin baya cika son malaria ba. Abu kaɗai malaria ya shigo sai haka ya samu a kasashe, ya sa dalilin haka ɗin ne ya sa bana wasa da sauron net kullum ina cikin sauron net, ko da safe ko da rana, ko dare indai zan kwanta ne a kan gado tare da sauron net nake kwantawa. Nayi maganan sauro kar yazo ya cize ni, ya bani malaria.

So nawa keke kallon madubi. Ai maganar kallon madubi, ni bana mace bane. Gaskiya in ba wai lokacin da zan dauka hoto a waya na ba, da zan ga fuska na ba, da zan ga kai na ba, gaskiya ban da ma madubi a ɗaki. Gaskiya ban iya tuna gashi ranan da na duba madubi ƙarshe. Gaskiya, ban da madubi kuma a ɗaki. Kuma indai, indai matana ma, madubin matana ma bana iya duba don madubin ta ma kare mini. Kaga zai yi yiwuwa da yiwon lokaci ma na gama wanka kenan, ta ma ta gama wanka tana amfani da na, da na ta madubin na gani man na kan shirri. So bayan da ma zan ce zan dauka madubin ta in yi amfani da shi, domin ita ma lokacin da nake shirye dai ita ma tana kan shirye. Kuma munsan shirin mata ai sai da madubi. Su duba kyau sosai, su duba gefen da biyu ba su sake gyara, sake taɓa. To dalilin haka gaskiya ni bana duba madubi. Ni ba, ni namiji na ne, namiji da duba madubi kuma sai ka ce yana so ya sa ƙanshi ya, ya ɗauka kyewa.

Kana fison coffee ko shayi? Gaskiya ni na fison shayi ne. Ai coffee nasu bature ne, ni kuma ba bature bane. Ni da ka ji murya nama ka ganni kamar bature? Gaskiya mu shayi mu ka sanya a, a ƙauyenmu a gidan mu, da shayi aka ɗaga mu, ba a ɗaga mu da coffee ba. So coffee dai ina kan sha dai wasu lokaci a wurin aiki ne idan ka rayu dariya na a ce wannan ɗan kawai. Amma annahin shayi na fiso. Ai shayi shi ne, shi ne bala'i. Ai shayi shi ne kwarai. To ke ka sani ai shayi shi ne korai, ka sha shayi ka ɗauka breading ka, ka tura, ka tura shayin-- ka, ka ci breading ka tura breading da shayi sai ka ji launi, yari ke ma ciki nam. Shekaru sama na yi. Aba. Ai gaskiya mu masu shayi ne. Ai dai shayi ne iyayen mu su ka ɗaga mu, da shayi ne ma a gashi mu, mu ma muna kan ɗaga yaran mu. Mu ma ba don an ɗaga mu da shayi ma dai muna kan ɗaga yaran mu. Mu ma, mu ma ɗumma bam bar shayin ba. Ai yau har gobe ina shan shayi. Ko jiya da dare ma sanda ina shan shayi wallahi.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, gaskiya ina sha. Ai shine ma na sa jikin mutum yayi kyau. Ai in ba ka shan ruwan 'ya'yan itace ba ai akwai, ai ya akwai matsala. Dalili wannan ne ka ga ganyen su cuta ma ka wanke shi daga jikinka. Gaskiya ai fruit juice mai kyau ne. Ai fruit juice in ka sha zaka ji, ka ji lafiya lau. Zaka ji ƙo ina ya memit, zaka ji ƙo ina ya mike. Ko, ko gidan aiki ma sai ka gan yayi kyau. Matan ka ma ta hau, ka ma ta ji daɗi. Komi da komi yayi kyau dai. Ai sosai dai ai namiji da baya shan, eh da baya shan ruwan 'ya'yan itace ma ai kai gaskiya anya shi lafiyan shi kuwa. Ko da an kwa asibiti ma za a ce ka sha wannan ruwan. Kwa asibiti za ce wannan ruwan dai ka yi ƙoƙari dai. Ko so biyu a sati ne ka dinga sha. Don ka samun ka gyara jikin ka da kyau.

Kana kunna sauran baturi, eh gaskiya ina kunna sauran baturi fa domin ina kunna, ina ma kunna wa domin dole, dole, dole nima in kunna ko ya nema zan faɗa nema. Asalin a gida haka, wasu lokaci ba wutar NEPA, in ba wutan gwamnati to ya za ka yi dole ne ka kunna sauran wutan. Dole ne ka kunna sauran, sauran baturi dole ne ka kunna shi. In baka kunna shi ya za kai ka samu haske, ya za kai ka gan wurin. Amma in ka kunna shi ka gan, sai ka samu ka gan guri har rana ya ƙare washe gari kaje ka nema inda yane abin da ya faru da wutan gwamnati din.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Eh, gaskiya ina ji jiga jikina, inaka exercise, in samu na yi zufa kamin inje in wanka. Kasan dalilin haka shine kayan suga, kayan abinci da mutum na ci, starch na yawa, suga na yawa. Dan exercise in ka yi shi yana kan rage sugar jini. Daɗin jini yana kan rage shi. So dole ne in ji jiga jiki, in ɗauka gym, in yi, in yi exercise, in yi roadwork, in yi jogging, in yi su aɓubuwan nan, in yi tsalle, in yi samu na haɗa zufa kamin inje inyi wanka. Dalilin haka shine in sa kai na lafiyar jikina, in tabbatar da cewa lafiyar jikina tana kyau. Kuma ka san dalilin exercise a jiki gaskiya yana da kyau. Domin me? A lokacin da zaka gane ko ba kaɗai lafiya, in ka gan jikinka ba ka ya daga shi, za ka san to wane matsala ne akwai, sai ka je asibiti aje a dubama.

Kana fison fanka ne ko AC? Ah gaskiya na fison, ina fison AC ne fa. Eh, AC mai hura sanyi nan. Haba kana zona, kana, kana, ka zona ƙarƙashi AC ya hura ka tuni ka wuce da bacci. Ba za ka rasa lokacin da ka wuce da bacci ba. Amma fanka wa en su lokacin mayaɗan hura ya hura ya hura ya gaji. In yaɗan juma za ka ga yana hura zafi. Amma AC kurum sanyi kawai dinga hura ka. Lokacin sanyi kuma sai ka, sai ka juya shi dinga baka zafi. Gaskiya na fison, na fison AC ne. Kawai reshen kuɗi ne yasa mana sa fanka a gidana. Awada ina da, ina da zunzurutun kuɗi ne. Ko ina da bala'in kuɗi ne wallahi da AC zan kafa. Ko ina a ɗaki na da AC ne. Ko ina a gida na da AC ne. Da ko toilet wallahi saina sa AC. Kawai dan ban da kuɗi ne kawai. In ba haka ba gaskiya AC abu mai kyau ne fa ka zona ƙirƙashin haka kawai sai ka dinga jin kaman kai, kai wani babba mutum ne. Kasan da AC kai hura AC fa yanasa mutun ya ji dadin kan shi fa. Kagan ka jida dinkan ka sosai sosai. Ai AC abu mai kyau ne. AC amin ne.

Kana kallon taurari da dare? Kai dakyar nake kallon taurari da dare. Ni inna na dawo ma, na riga na gaji ko, in yi exercise na, in yi wanka, in ci abinci, in haura bacci, sai dai-- sai wai-- sai washe gari da safe, in sake in kama hanya zuwa gurin aiki. Ina ne ina da lokacin kallon taurari da dare? Ai wannan sai su yara na ne da mata na ne suna kan kallon taurari da dare. Gaskiya ni ba wai- ba kai, da ƙyar ma ina iya kallo dasu ma domin ni gajiyan da yana cikin jiki na ma, bare sa ma mana in fita waje ba ma, in ce ina wannan. Dalilin haka, shi ya sa ka ga bana iya kallo, taurari da daddare. Domin inna dawo na riga na ina dawowa gajiya na ne. Na dawo ga jiya na ne sosai wallahi. Sai kaga kawai in nema abinci na, in ci, in kwanta a kan godo. Ko bacci bai zo ba ma, in kwanta a kan gadon ina jira lokacin da bacci zai zo na, ina wurin hutawa kayana.

Yaushe kake cajin wayarka? Eh, gaskiya, ni akwai ba ranar da bana cajin wayar na ne. Ko in ya-- na gan batiri ya tsan tsoka ne, zan, zan, zan sa shi a wuta, zan cajin shi. Domin aiwai, don, don kira aikinmu wayar mu baya, baya so, ba a so wayar mu ta mutu a kowane lokacin da kana gurin aiki. Domin za a iya kira ka a ta WhatsApp, za iya, za iya maka, za ya maka, eh, eh, royi a ta WhatsApp. Kuma kasan ta WhatsApp ne muna haɗa komin da komin a gurin aikin mu. Ta WhatsApp ne muna tura aikin da za yi, ta WhatsApp ne muna tura yawa aikin da an yi, ta WhatsApp ne muna yawan communication da su ogan, ogan mu da su yaran aikin mu. Shi ya sa bai kamata waya mu ya dinga mutuwa ba. Shi ya sa ai kowane rana, a rana ma ina iya sa waya na ma a caji, zai iya ke so biyu ko so uku kamin bar gurin aiki. In naje gida ma a wuta yake kwana. In kwana cajin shi don dole ne in tafi gurin aiki da waya na cike.

Kana amfani da mataccin wuya? Eh, gaskiya na amfani da mataccin wuya. Ko yanzu ma da nake magana ma yanza haka. Inda akwai mataccin wuya a kai na. Domin shi ne zai sa ka, ka, ka yi balance, ka yi barci da kyau don da ka tashi ba tare da ciwon kai ba, ba tare da zafin wuyan ka ba. Ai mataccin wuya akwai kyau. Ka, ka in ba ka kwana da mataccin, ko da shi ke ma kowa na da abin da ya saba da shi. So mu inda an saba, inda an daga mu, muna amfani da mataccin wuya sosai. So kowa mu, kamar ni haka ma ni, bariyan barcin ma ba mataccin wuya ba. Amma a gurin aikin kam ina kwankwanta wa sai ɗan, ɗan niɗe ɗan, ɗan, ɗan swaita na in sa shi a ƙasa in kwanta a kai. Sai yayi kama mataccin wuya mu, in ba haka ba barcin ma barin gane kan taba. So indai mataccin wuya ne gaskiya ina so ina amfani da mataccin wuya sosai ina so. Ai in kwanta ma a kan guduma ba mataccin wuya ba sai inda ka mun kai. Zan barin, bana jin daɗin barcin ma kwata-kwata wallahi.